Gaya mana game da waƙar gargajiya da ake ji a nan. Eh, waƙar gargajiya da nake jiya shine: "Rankashi dede Yesu, rankashi dede. Kai ne sarkin duniya, rankashi dede. O bangiji duniya, mai ƙauna duniya, mai ƙauna 'yan adam, ranka-rankashi dede. Rankashi daidai Yesu, rankashi daidai. O bangiji duniya, rankashi daidai." Da "Albarku suna zubuwa, kama yayyafi ruwan sama. Albarku suna zuɓuwa, kama yayyafi ruwan sama."

Ku gaya mana abin da kuke yi idan kuna da lokaci. Eh, akwai littatafai dayawa wanda ya kamata in karanta amma domin aiki bana iya karantawa waɗannan littafi. To idan ina da lokaci, abin da ke zuwa zuciya na shine bari in karantawa waɗannan littafi. Nakan lokacin nan in karanta waɗannan littafin da na ajiye su cewa zan karanta su. To abin da nake yi ke nan idan akwai lokaci.